To ahh tambayan shine ya nike taimakawa mutane to ai taimakon da zan ba ma mutum yana nan bisa ga abin da yake bukatanshi ka gane ko wani zai iya ce yana bukatan kuɗi irin ya saya magani ya sha in ya yi ciwo ka gane ko in wancan ya yiwo min kuka taimako cewa in taimake shi ai wancan in ina de kuɗi zan iya ba shi cewa gashi aje a siya magani in ma bani da kuɗi ba ina de wanda yake siyar da maganin ince kaman aboki na haka ah gaskiya kam akwai wani aboki na sunan sa Odito yana siyar da magani zan iya ce mishi to gashi wannan haka kaza na zuwa shagon ka ni na turo ta ko ni na turo shi ina so ka bashi ko ka bata magani daihaɗalla gobe ko kuma satin da za mu shiga zan biya ka ko kuma duk lokacin da kuɗi ya shiga hanuna zan iya biyanka. Kasain wancan yana bukata magani cewa ba ya yi rashin lafiya ne ko wani kuma zai iya zuwa ce maka ya yi rashin abinci cewa yake jin yunwa ka taimake shi da abincin da zai ci ii wancan bukatan shi daban ne ze iya yiwuwu cewa ina da abinci irin abincin da naci na rage ko kuma wanda ma ba a dafa ba tukuna irin ince shinkafa haka ko kuma wake ko kuma ince dai masara garin masaran da za a yi tuwo da shi kuma wanda ya sora ko kuma na da yin tuwo ko kuma gani nan da miya irin zan iya yin to in ba shi ya ci ko kuma in ɗeba mishi miya in yana de garin masaran da ya sora a gida sai ya je ya tuka tuwo da kan shi ya ci Kasain wannan ya zama na yinwa ne ko to zan iya ba shi cewa gashi haka kaza iya ka je ka ci ka samu kerfi ka yi ka nufi waƴansu aikin da yakamata za ka yi. In ba wancan ɗin bamabzan iya ce wai ke to in ba ka da shi ba ga ni da ɗan kuɗi a hanuna in za ka iya je ka siya garin kwaki ka sha ka siya ka hada shi da siga don ka je ka sha. Ai wancan ma zai ya sa yunwan da yake ji din ma yadan rage mishi shi ko ba haka ba to, bukata daban daban ne. Wani zai iya ce maka a a yana bukata cewa shi dan makaranta ne eh kuɗin makarantansun de ya kamata a biya wanda turawa suke kira school fees bai samu ya biya ba irin ka yi mishi taimako. Ya samu dama ya biya kuɗin makarantanshi domin ya yi kusan da za ayi jarabawa a jarabawan kuma ance duk wanda be biya kudin makaranta ba ba zai rubuta jarabawa ba to ai wancan lokacin kasain cewa ai kuɗin makaranta ba kuɗin shan kunu ba ne ko irin kuɗin da yana da ɗan noyi haka kuɗin makaranta ba ɗeri biyar ba ba dubu ɗaya ba ba dubu biyu ba kuɗin makaranta yan da muka san shi a cikin wannan zamanin tinubun kuɗin makaranta ya riga ya hau kuma yana da ɗan yawa. Ka ga in ba ka da shi ba ka iya ce to dan'uwa gashi haka kaza kaza ni nake nake da shi ina so inyi maka taimako ne irin godumawa na ne ga makaranta da kake tafiya. In kana da ɗan wanda kana da shi a hanu sai ka yi ciko ka je ka biya kuɗin makaranta Allah kuma ya buɗe hanya ka samu wanda zai sake maka taimako ka sa kuɗin makarantan ka dai ya cika domin ka je ka biya ka samu karubuta jarabawa domin kasain asaili abin da ya sa muke abin da ya sa muke taimakon yan makaranta su zo domin kasain su ne manyan gobe ko to ai manyoyin gobe be kamata a yo ɗinnan mu sa su shiga irin eh saka mai wuya da zai sa ba zasu iya da ba zasu iya biyan kuɗin makarantan de ya kamata shi ne zai basu ilimi da zasu iya aiki da shi gobe Kasain ai wanda jahali duk ja jahilin da bai samu yayi makaranta ba da ƙyar ya samu aiki mai nauyin da zai yi gobe ko sai kuma ya zama irin aikin gona irin ko kuma aikin gyaran takalmi ko kuma yanka itatuwa ko kuma faskaren itace zan ce da suransu ai wancan ba aiki ne zai iya ba aikin de zai iya sa mutum ya yi azziki sosai ba ka gane. Irin wancan dai za a samu irin a ci nayo kuma gobe a sake shiga kuma ana cin gaba da aiki aikin irin ba hutu ba ko kuma zan ce irin aikin hutu a irin aikin hutu da kayi a baya kaman na jaki to gaskiya wancan ba shi dai eh ba shi dai sauƙi ba to duk taimakon da nake ba ma mutane yana nan game da ya nanan game da buƙatan da suke dashi. Ka gan wani zai iya ya zo ya ce ma cewa buƙatan shi yanzu haka yana neman ɗakin wurin kwana wanda ya samu in ce irin ya yi tafiya ne ba shi bakone ya samu ya shigo gerin ku kuma ba shi da wurin kwana ba in kana da ɗan ɗaki in de zaka iya zaka iya ba shi cewa to gashi ka je ka kwana nan a kaza ai za ka iya taimaka mishi a daren kuma irin taimakon wancan ma in da abinci ma ka ce mishi to gashi wannan ga abinci haka kaza ka ci domin eh ka samu ƙayi birci mai kyau ka gane ko domin yan da kana yi a nan gobe, yan da kana yi a nan yau gobe baka sain inda za ka samu ƙain kaba. Wataƙila za ka iya ka sa mu ƙain ka a gerin shi shi ma zai ce a wannan.

Dangantakar na da abokan aiki na irin me tefiya da kyau ne ka gane. Ni da abokan aiki na wanda su turawa dai suke kira colleagues. Na wanda yake tfiya ne na irin abokanai da abokanai. Za mu iya tashi da safe mu kira juna mu, mu yi wanka, mu haɗu hanya sai mu tafi makaranta inda muke koyarsuwa. A koyarsuwa ma um munashi ga class sai mu shiga mun gama komi da komi sai kowa ya fito, mu zo mu zauna a shi dakin da aka kafa dai ga su malamai dai ake kira staffroom kenan inda za mu zauna muna hira da juna. Dede lokacin dai an fita tara kowa ya je ci abinci, da wanda sun je shan ruwa da wanda ma sun je su da ɗan mi ke jikin su domin su yi zama a kasa irin ya dauki lokaci da dama dai suke zaune a kasa. To kage muna hira da juna mu duk lokacin da makaranta ma ta wase an tashi makaranta, za mu taka tare muna koma kowa da kowa na hira muna dariya da juna. Ba mu a gaba da junan mu muna hira abubuwan da za su taimake mu ne nan da gaba domin duk yadda muke da juna mu ai yi ba mu san inda za mu haɗu gobe ba ko ba haka ba. Kara kuma mu haɗu gobe kuma ya kamata wanda zai yi zai taimake ni in samu aiki ko kuma in samu abun da zai taimake ni domin yi odi na muna nan tare muna aiki a wuri ɗaya bana cika hira da shi ko kuma na bana tefiya da shi komi da komi mu sai yawon rikici da juna sai yawon kishi da kuma babma magana da juna ba. Ai muna haka ɗin ne gobe bawanda zai iya ya samu ɗan uwan shi a matsala ice to bari zai iya taimaka ma wannan domin a dafa munanan kuma abokanan junan ne, kuma muna komi da komi mu da juna shiyasa duk abin da nake yin dai shi abokan aiki na ina yin shi a yan da zai yi gamshe shi sai gamshe ni ma domin muna tefiya tare komi da komi na tefiya tare.

Eh ina shan ruwan ƴaƴan itace, bari bada, bari in bada misali, bari na ce koko ko kuma kwakwa. Kaga in kwakwa duk lokacin da aka fasa kwakwa ruwan shi na iya zuba daga ciki, daga ruwa na zubo daga cikin kwakwan da aka fasa. Ka gane ruwan shi can, nakan ina so in sha ta. Wani lokaci muna iya cin burodi sai in deba burodi in tsoma cikin ruwan kwakwa in ci ko kuma in ci kwakwa ɗin ma tare da burodi. In ka ci shi hakadin gaskiya daɗin shi daban yake. Yana bada sha'awan ci ba na wasa ba. Ba shi kawai dai zan ce shine ƴaƴan itace da nake ci ko kuma ina shan ruwan saba. Ina iya shan ruwan koko. Ka gane akwai lokacin da muka je gonar kokon shi yayan baba na, wanda muka je gona shi sai muka tafiya cire koko ne to muka cire koko kuma duk kokonm sun riga sun gama ja duk sun yi kauri sai a naɗan fasa dana fasa kuma na ga kwayan koko kuma da ruwan shi. Kaga ruwan shi ma da kauri ba na wasaba ko. Sai na shiga shan ruwan shi. Kaga in kana shan ruwan shi dai kana cire yayan kwayan kenan kana zuba gefe kwayan ne za a siya ai ba ruwan za a siya ba. Sai na sha ruwan shi da kuma na ji cewa da ruwan shi ma ake yi mana irin shayn da muke sha da safe. Na ce to ai in haka din ne ai wato shayi ne ke sha yanzu ai ma ba ruwan koko ba. Shayi ne ke sha sai ya sa na ci gaba da shan shi. Akwai wasu itatuwa da dama da nake shan ruwan su. Ba wai sai dole kwakwa din ne ko kuma koko ba amma dai guda biyu da na lissafa su ne dai nafi shan ruwan su kuma su ne ke jin daɗin su ba na wasaba. A gidan mu ma ai akwai tushen eh eh kwakwa guda biyu. Duk lokacin da sun yi yaya muna iya cire wasu lokacin mu siyar amma dai, da yawan su mu ke bari a gida irin dai rana haka deɗe lokacin da akwai, dede lokacin da akwai zafi ba na wasaba muka iya ciro daya sai mu bare shi da kyau sai a fasa. Ya fasa din za mu sha ruwan shi. Bayan an sha ruwan shi za mu iya amfani da ita kokon, ko kuma mu ci burodi in da kuɗin siyan burodin kenan. In ba kuɗin siyan burodi sai kuma ko wasu lokacin da muka iya sha eh garin kwaki sai mu irin duka eh wuƙa mu yayyan kashi ɗan cipilli, cipilli, cipilli kaɗan-kaɗan haka sai mu zuba ciki. Kana shan ke dai ka fara shan eh shi garin kwakin sai kana ciza, kana ciza wadanchan eh wannan da ka yanka ka sace kai ga kuma kana cin ƙwara ne ko irin ƙwara eh mai zaki din nan kana cin ta kana jin daɗin garin kwaki da kake sha. To ba kawai ruwan mu ke sha ba muna cin da ƴaƴan itatuwa har daga mangwaro zuwa irin zan ce dinya ko kuma aya da kuma dabino. Ba wanda ba mu ci ba amma masu ruwan da mu ke sha sune wanda na lissafa eh wato shine koko da ita kwakwa kenan.

Eh ina ciniki a kasuwa. Ai duk wanda ya lissafta abun da zai saya a kasuwa ka kuma lissafta nawa kake so ka saya abun. In ka isa kasuwa ai ba abin da za ka saya ba abin da farashin da ka rubuta a gida shine za ka iya samu a kasuwa. Wa ansu lokaci kaga farashin da ka rubuta daga gida zai fi wanda ke kasuwa ko kuma na kasuwan kuma wanda ka rubuta daga gida zai fi farashin kasuwa. Ai farashin kasuwa kan yayi kasa da naka ai watto kana dai sa'a kenan. Amma in farashin kasuwa kuma yayi fi wanda ke ka rubuta daga gida sama ai watto ai ka shiga uku kenan. In ka je kasuwan dole ne kawai ka yi kasuwa, dole ka yi ciniki. Mba ka yi ciniki da kyau ba ai dole za a cuce ka. Kaga abun naira talatin za zuwa a siyar maka naira hamsin ko kuma naira dari kaga watto an cuce ka kenan. Shiyasa duk lokacin dana je kasuwa koma kayan miya zan saya ko kayan sutura na da kuma kayayyaki daban daban ko kuma na babur kasan wa insu lokaci mukan iya hawa babur namu muje dashi in ko kuma in babur yasami matsala kana son kasaya abinda zaka saka aciki ai dole ne kayi kasuwa Mba ka yi ciniki da kyau ba in ka je wurin ka duk an ce kawai dai ka zo ka tambayi acewa wannan na an ce maka dubu biyar ai ba dole ai ba ai ko ko kema dole ne ba ka yi ci ba ka kawai ciro dubu biyar ka bayar cewa a kana so ka saya ba ai. Ka yi ciniki wasu lokaci kaga abin da an kira maka dubu biyar sai ka je ka sayi ta irin dubu ɗaya da ɗari biyar ko kuma dubu biyu. Duk wanda ya iya ciniki sosai wanda duk wanda ya ciniki in ya je kasuwa shi ne mai saya abun da kyau. Shi ya sa wasu lokaci in zan je kasuwa ina iya tafiya da mama na domin kai ita kam ciniki a wurin taba na wasaba. Kaga wasu lokaci lokacin da nake girma mun je kasuwa tare. Akwai wasu abubuwa na za ka je in ai cinikin shi an fara kira mata cewa gashi nawa ka zane za ta kawo watto ta yin ta wasu lokaci sai in ji kaman kaman ka sa ya buɗe ne kawai in shiga ciki a rufe ni. Mun taɓa tafiya siya wani zani ne a kasuwa kuma zani na mai walki yane kuma ga kyau ga komai da komai quality ne. Sai mun je mun tembaya giya mata cewa kasuwan shi wai ai farashin shi dubu hudu da dari biyar. Mama na ta yi ta cewa an ce ta ce za ta yi a ciniki an ce ai to ai dole ta yi ciniki in ta so ta na za ta yi duk kasuwa ne. Sai ta ce ta na so ta saya dari uku. Kai! Da na ji an ce anya haka ɗin za mu iya sai gaskiya na ware jiki na je na saya gefe. Nace kai irin abun kunyan nan kai kada kibani kunya a se bangane ba dana zo na girma nima da kaina na san cewa ase duk in kaje ka tembaya farashin da angaya mar ai ana kara abu a kai shi ba na wasaba. A to ka san wani abu? Wancan kayan da an ce mata dubu hudu da dari biyar dai ta yi ciniki shi a dari uku din na ka san na za ta saya? Ta sabi wancan kayan a dari takwas. To wancan lokacin da ta saya wancan an ce to ai daidai kenan na je kasuwa yanzu aka duk farashin da an giya min wallahi zanyi ciniki har sai na gan kirishin shi. Wani lokaci muka gan kana ciniki sai su shiga haushi dike so in ya mere din nan ka shiga ciniki dai za a ce maka kana ciniki amma suna sirri burkunu ne a kasuwa. To mba burkunu ba kam duk komi da aka kasuwa na siyarwa ne ai ciniki ne za a yi cinikin shi kaman ko burkunu din ne. Burkunu kuma to an yi cinikin shi a kaɗai sai za mu abun ka za ni ta ne ko kuma za mu wani abun eh da za a shiga kishi mutum a cikin shi ko kuma za a shiga wi ma mutum padaci waye yake ciniki a kaɗai ne. To gaskiya ina je kasuwa dole ne yin ciniki domin ina ciniki sai in samu abubuwa da hanyan shi. In banyi ciniki ba dan taɓa samun shi da sauƙi ba kagan wasu lokacin in kana dawowa gida se fusken ka a daure yake domin ka gan kaman mutum yaje kasuwa da dubu dari kaje ka suyo wani abinda kawai an kunsa maka shi a leda ka riko shi a gida ka ma abun dari biyar kana ɗau da shi ai dole haushi zai kama ka ai. Kaga ka iso gida ma ka jikin ka na wani zafi dai ba kai ba gindi ka gane ko. Shi ya sa dole ne na je kasuwa sai yin ciniki. Ina ciniki da kyau, na samu abun da hanyar shi na ɗau gida bazan ji kaman na haushi ko kuma wani abu ba. Ai ina da murna cewa eh kasuwa ina je yau na saya abun da hanyar shi na samu shi da hanyar shi a dole ne yin samu yi meri meri tafiya kasuwa wani rana kasuwa kuma domin na san cewa na je wurin dole in samu abun da hanyar shi. Har in na saya sai in zo in ji dadin shi kaman irin abun cewa aka na saya ma dole hoton ina cin shi sai murna ka waiba. Fuska na a duruye ke kwan lokacin na ce a wannan abun gaskiya na saya doya nan da tsada ya sa ni na haushi a bai zai kasa ce hakan ba.

Eh, ina zuwa gidan fim. Ina zuwa gidan fim ka, in yi kallo fim ko kuma kollom wasa. Ko wasa lokacin da muka iya tefi a gidan fim mu kala wasa wancan kamar irin wasan kollom kafa, irin kamar ace Chelsea da kuma Man U suna wasa da juna ko kuma ace Barcelona da Real Madrid suna wasa ko kuma ace Arsenal da Man City suna wasa da juna, ko kuma Aston Villa da Tottenham suna wasa. To muna kallon wasan sosai domin mawa Najeriya mafiya mu muna supporting irin ce, eh Chelsea haka da kuma Sauramu. Akwai wanda suna supporting Man U. Lokacin da, lokacin za a buga wasa haka kake muna tafiya wurin muna adawa da juna mu kuma adawa da irin na wasa haka kuma muna cuɗanya sai muna yi huda juna. Zage, zage na wasan juna kuma haka muna yi sai muna jin dadin juna. Ko an lokacin muna tafiya kallo, eh ita wasan kollom kafa. Amma da din da zan ce lokacin muna karami muna iya tafiya gidan fim mu kala fim irin fim da aka yi Actin nashi Nigeria, irin za a ce irin fim na Hausa ko kuma na tura ko fim na Nollywood na irin to a tura ci amma an dega a memaita shi a Hausa. To zan iya tuna da yake ko wani lokacin da zan ce ina na karami haka zan ce kamar lokacin na irin shekara goma sha biyu ko kuma goma sha uku haka, ina zama da ita, eh zan ce yar goggo nan da aka aure ta a mutumin police ne ya aure ta. Lokacin muna Bayisa ke, na Bayisa da ke karkashin Kurmi Local Government a Taraba State. To ina zama da ita sai lokacin muna wani mawuya cin zama ne haka an kibiya police ɗin albashi nsu sai mun dangin reshen kuɗi da kuma reshe abinci da sauransu. Sai na tafi aikin kuɗi irin muna daukan block ne akwai wani dakin hotel ne aka gina, ana gina shi, ana gina kusa da gidan mu lokacin. Sai mun je muna daukan block, a wani malamimi mun yi mamaye suna sa soja ne yake gini wancan lodge ne yake, ya sa yake kira lodge din wai suna ta Kurmi Lodge. To mun je mun dauka block a wurin sai aka biya ne ko wande na dauka block ai hamsin. Sai naira hamsin aka bayar lokacin. Wannan ne ke hirar shi irin a shekara Alif dubu biyu da biyu zuwa dubu biyu da uku. Sai an bani hamsin din na zo na bata sai ta ji dadi na da dare sai dama bata yadda ma tafiya kallon fim ba. Bama tafiya kallon fim sai ya aranta. To ni kuma bata biya ni ba amma ran da na je wancan dub, na bata naira hamsin din duk ko naira biyar Najeriya cika ba sai ta ji dadi nan da na fita da dare na je kallon fim. Me makosa dan duba ko ina nake su tashe ni tun da muka zo tare ba su tashe ni ba. Sun birne kuma sai ki yaran dama suna becci a wurin duk da yaran gidan domin mutumin din shi dama shi director ne. To yaran da suna zama gidan wurin sun yi yausu sai, sai na zo na saka ninsu ni na berci a wurin. To an biya ni mini ko tayi na da dare ba sa mini ba. Sai irin zuwa da asuba haka sai na farka na fara dawo gida har na ji ciwo ma na ga an kai reporting a police station cewa an riga ni irin ba gan ni ba an riga sace ni an tafi da ni wani wuri irin missing person haka. Sai tok ba karamin duka na sha ba to gaskiya kam a kallon fim ko zuwa gidan fim ba tun yau ba muka fara zuwa. Mun fara zuwa tun da muna karami ne har mun sha duka, mun sha duku ba na wasaba a hannu iya yin mu da kuma hannu wane muke zama da su. Amma yanzu haka dai tun da muringa mun zama muba yara kuma muring mun manyanta muna iya tafiya gidan fim mu kala kawai dai zan ce zalla wasa kollom kafa. Muna dawa da juna mu muna komai da cudanya sai muna yi muna jin dadin juna mu, eh gaskiya gidan fim eh nake tafiya gidan fim, yauwa.